Eh gaskiya ba wanda baya fatan ya samu da yawa. To shiyasa ko mi mutum zai yi ko da addu'a mutum zai yi, zaka ga yana roƙo da yawa da yawa, Allah ya bashi da yawa kuma ya bashi ikon yin amfani da shi ta hanyar da ya dace. Gaskiya duk mutum zahaga yana son cin yawa da yawa.

Eh gaskiya, wannan da nake jagorantar mutane cikin fara'a, tsanan kuma da kyakkyawan ɗabi'a, kyawawan maganganu ba tare da shiga mutuncinsu ba, ko to zarci. Kuma suna farin ciki da wannan yanayin na bi sanda ake mu'amala da su, ana yin mu'amala da su cikin farin ciki sannan da nishaɗi.

Eh gaskiya ta hanyar da nake kiyaye kalmon su, duk sannan zan danna na kulawa da wa yake kusa dani saboda kaiya hago me nake dannawa. Sannan kuma ina ɓoye bayanai na a cikin email saboda duk sannan na tashi namen su ba sai na ci wahala ba zan je in nemo su kuma in yi amfani da su a lokacin da ya dace.

Eh, gaskiya. Fim ɗin jarumta, irin wa'yannan fina finan gaskiya suna karama mutum azuma. Duk sanda ya gani ana jarumta a cikin shi ba fim ɗin da ake ragwonta a ciki ba. Wannan ƙaima yana iya ƙara maka himma sannan kuma da jin zaka iya ka cire makanka kareya na gwiwa sannan kuma duk wani ƙalubale da ke fuskantanka ka ji ƙwarin gwiwar fuskantan shi.

Eh gaskiya na ogan gurin aiki na fuskantan wuri na yaran aiki kuma yana fuskantan juna ta ciki. To wannan nau'in yanayin ajiyan da aka yi yana sa a samar da tsaro a cikin gurin aikin sannan kuma a kula da kaya sannan da lafiya na kwastomomi ba tare da rikitarikita ba.

Eh gaskiya nakan iya yin tafiya na rabi rabi na kilomita, ba kilomita ɗaya ba kuma rabin kilomita ba, kwata na kilomita. Bazan iya tafiya na kilomita ɗaya ba saboda yanayi na tara makai gajiya ko kuma wahala shi ya sa nakan taƙaita makai.

Eh gaskiya sosai, dai yawa gaskiya nakan iya ba da wa kan. Kuma mutane dayawa suna murna da hakan, gaskiya alhamdulillahi. Suna ma tuntuban mutum dan yayi musu su yi dariya ɗin da sauransu irin haka. Ko da ba su tambaya ba ma akan yi musu, kuma sukan yi farin ciki.

Eh gaskiya, babbar nasarar da muka samu a aiki kullum ana ƙara samun sababbin yara wayanda su ke zuwa don koyo na wannan aikin. Alhamdulillah ana dacewa, ana yaye wa sai ka gani an ƙara samun wasu sababbin masu neman koyo na wannan aikin. Wannan shi ke mana nuni da cewa lallai wannan aikin na namu mai kyau ne, kuma komi na tafiya dai-dai.

Eh gaskiya unguwarmu anguwa ne ta masu matsakaicin ƙarfi ba unguwan masu kuɗi ba ne. Kasan akwai anguwanni wa'yanda ake kira da GRA sannan kuma da irin manyan dai anguwa wanda zaka gani suna da kuɗi. Amma mu nan gaskiya Alhamdulillahi muna da ƙarancin masu kuɗi nan amma muna da masoya annabi da yawa anan Alhamdulillah.

Eh gaskiya na kan riƙe riga a aljihu na kan. Na ka riƙe riga a aljihu na duba da yanayi na riguna na yanzu akan iya samu riga wanda zaka gani bashi da faɗi sosai. To hakan zai iya baka dama ka saka shi a cikin aljihinka, kai tafiya da shi ba tare da wani matsala ba.

Eh gaskiya nakan yi waƙa a cikin zuciya musamman ma yabon annabi saboda hakan yana sa ni nishaɗi. Gwarai matuka nakan yi nishaɗi idan ina rera yabon annabi a cikin zuciyata. In ma rera maka ɗan kaɗan kaji wani samfuri daga cikin begen da nake rera a cikin zuciyata. Ya Allah ka haske ka kirji na ka ƙara san manzan Allah.

A gaskiya bamu da WiFi a gida amma idan mutum ya je makaranta wasu lokutan yakan gani ana amfani da WiFi amma ni yanzu ba zan iya amfani da shi ba saboda ina da ɗan yawonsa data a cikin wayana. Na wayana ma yana isa mun ba sai nayi amafani da wani WIFI ba na ganin bati.

Eh gaskiya dole mutum ya rubuta saboda idan zai rubuta ba zai zama na cewa kaman ana yin aiki amma kuwa ba'a san inda abubuwa suka dosa ba. Shiyasa mutum zai rinƙa rubuta bayan lokaci kaman wata ko bayan wata watako bayan sati sati. Ya rinƙa rubutu mai ke wa kana a cikin ma'aikata.

Takalma marasa rufi, gaskiya nafisan takalma wanda basu rufi akan wa inda suke rufi saboda marasa rufi mutum zai samu gaban shi yasha iska, batare da takurawa ba ko jima mutum ciwo ayatsu, shiyasa na fusan maras rufi.

Eh gaskiya munacin ma'amalan tallace-tallace saboda hanyar da muke yin tallace-tallacen namu. Alhamdulillah ana yin nasara sosai. Na gani kuma sabobin kwastomomi suna shigowa. To wannan hanyar kam gaskiya hanyar tallace-tallace hanya ne mai kyau a cikin kasuwanci, bulumbun kasa kwastomomi.

Alhamdulillahi. Suna jin daɗin hakan. Kuma kuma suna jin daɗin yin maƙama'amala da su. Kowa na jin daɗin yan da yaƙe ma'amalanta da kowa. Alhamdulillahi kuma haka nasa suna jawo mana wasu sababbin mutanen mu'amala.

Eh gaskiya, ina duba kalanda kullum saboda duba kalanda zai ranga tuna saddani, kwanaki na satuttuka sannan kuma da kwanika na watanni. Hakan yasa ko da yaushe muka ringa ƙoƙarin duba kalanda lokaci bayan lokaci saboda sanin wane hali muke ciki.

Aah, aah, aah gaskiya ba na son gishiri in ba a girki a kasa shi ba. Kowa ma bazai so gishiri ba in ba agirki aka sa shi ba na fi son kayan zaƙi kam kamar irin su siga, abin da ya haɗa da irin su lemu in ya danganta yana da zaƙi inda abarba da sauran.

E gaskiya lokacin da babu wutan lantarki ina amfani da wannan daman wurin aikata wassu abubuwa na kan kunna solar. So wani lokutan kuma zan yi amfani da wannan daman na ba wutan lantarki in je in duba wasu abubuwa da yawanin ci amfanin shi wutan lantarki ɗin haka nakeyi.

Eh gaskiya inacin abincin rana daga ƙarfe ɗaya da rabi zuwa ƙarfe biyu, du dai tsanani bana wuce ƙarfe uka banci abincin rana ba daga nan kuma in naci na ranan sai in jira na dare Allah ya kawo mana.

Eh gaskiya, inda nake son ciyarwa da hutu, ina son zuwa guri mai lambu haka wurin da ba hayaniya babu mutane sosai. To irin wannan gurin idan iska yana kaɗawa ga bishiyoyi ga ganye inuwa sai inji daɗi da sanyi.

Eh gaskiya, na fi son zama a birni domin zama a ƙauye sai dai in lalura ne zai sa mutum ya zauna a ƙauye. Amma kowa yana son zama a birni saboda yanayin rayuwa a birni ya fi daɗi. Sannan kuma da mu'amala da mutane masu wayewa, ba mutane ba masu rudani ba. To zama a birni gaskiya ba iya ni kaɗai ba. Mutane da yawa masu.

Eh gaskiya suna da yawa. Wannan da nake hulɗa da su mutane ne daban daban daban. Kowa da kalan nau'in ɗabi'un shi. Kuma alhamdulillahi allah ya taimakeni nakan iya mu'amala da kowanne daga ciki duk da yana yin bambancin halayya, sannan kuma da ɗabi'a da kamanni. Dama mutane basuyi daidai gaba ɗaya ba.

Gaskiya ina share ƙura sau da yawa. Du san da kwana yayi ƙura kam. Alhamdulillah nakan samu abu in shan share shi ko yanayi na jiki. Wani lokaci zahaga yayi ƙura sai mutum ya samu ya karkaɗe saboda jikin shi ya ɗan samu ya dawo daidai babu laifiya. Haka nakan yi gaskiya. Nakan share ƙura. Alhamdulillah nakan share ƙura.

Alhamdulillah gaskiya dole in so karanta littafai. Dalili ko ni ɗalibi ne a wurin da ya kama daga kan karatun boko har karatun addini ma gaba ɗaya ni ɗalibi ne. To wannan shi ya sa ko da ma ina so ko ba na so dole ne in kasance mai karanta littafai. A ko da yaushe na kan karanta littafai da dama gaskiya Alhamdulillah.

Gaskiya ta hayan dana ke koyon sabon fasaha, na kan la'aƙari da fasahan wasu sai in yi duba da shi. To, tanan nakan samu sabon yanayi na fasaha, k kuma in je in yi research cikin browsers in samu sababbin fasahohi.

Eh gaskiya nakan yi, musamman ma in ban yi bacci da daddare sosai ba. Nakan samu lokaci da rana, shi ma in yi bacci ɗan daidai kamar awa biyu zuwa awa ɗaya da rabi, saboda in samu incika lokuta wanda na bari da daddare ɗin nan haka nake yi.

Mai gaskiya jaka na takudi baƙi ne, wannan shi ne launin shi saboda baƙi. Wanzin da mai ke ciki ba ta waje ko kuma in dai ba kai ne kasa hannu. Za kaga kuɗin mu wato anan sai a san menene a cikin jaka, shi ya samu ƙafa amfani da bakin jaka.

Eh alhamdulillah mukan raba ayuka ga wasu, idan abubuwa sunyi yawa mutum ba zai iya shi kaɗai ba. Sun sha kanshi, dole ya raba da wasu saboda ya samu sauƙi, suma kuma su samu abin yi. Dai dai gwargwado haka muke yi gaskiya saboda mutum ɗaya ba zai yi abubuwa da yawa lokaci ɗaya ba.

Eh gaskiya ina son gama kusa da taga musamman ma a lokacin da yake lokacin zafi. Saboda fama kusa da taga zai iya taimaka wa mutum wurin samun iska sosai ba tare da cin wuya ba wurin shan zafi tun shiyasa na kan so in zauna kusa da taga.